Eh, ina sa hannu a sakonni da na ansa ko kuma zan bayar suwa zan sa hannu duka saboda gudun rashin tabbas. Idan ba ka sa hannu ba sai a ce ba ka ba da ba ko ba ka karɓa ba.

Eh muna da bokiti, muna da bokiti sunan hebeit, muna da bokiti na wanka, muna da bokiti na wanke wanke, muna da bokiti na wanki, muna da bokiti na toilet toilet don flushing.

Ina gaidawa da mutane idan manyana nakan basu hannu ko in durkusa musu idan ƙanana na kuma nakan gaisa dasu. Ina gaida mutane sosai saboda gaida mutane abu ne mai kyau.

Eh to na kan yi amfani da rediyo, telebishin, agogul, soshiyal midiya da duka. Nakan yi amfani da su domin yada labarai da kuma sauraren su.

Eh, ina hutawa lokacin da dun na gama aikina sai in biɗi wuri ko in zauna ko in kwanta.

Eh kasuwa nakan zo na idan ta kama, idan ina da abin sayayya sai in shiga in sayo. Idan kuma banda a sayayya ba zan shiga ba, idan ina da kuɗi in shiga.

Eh lambar mu, lamba ko ta gida ko ta waya shi abban fahimta ba. Akwai number gida, akwai number waya.

Eh ina amfani da WhatsApp, musamman dai WhatsApp. Ina amfani kuma da Facebook. Ina tura sako a Facebook, ina turawa a WhatsApp. Ban cika dai yin Instagram da TikTok ba amma dai na fi amfani da WhatsApp da Facebook.

Eh buri na in zamo mai kula da mutane, mai jagoranci, mai adalci in kuma taimaki mutane ta ko wane fanni. Ina so in kasance haka na a rayuwa ta.

Eh, ina son in ba da kyautar kuɗi, ina son in ba da kyautar tufafi, ina son in ba da kyautar abinci da turare. Wa'innan duka ina jin daɗi in ba mutum-- mutane su musamman kuɗi. Saboda na san kowa duniya yana son kuɗi. Kowane mutum haka an ka creating in mutane suna son kuɗi. So shi yasa ina son in ba mutane kuɗi da abinci da tufafi da duk abin da ya sauwaka.

Eh na taɓa zama ƙauye yana da daɗi zama mutanen ƙauye suna da kirki da kyauta sosai. Amma na fi son zama birni gaskiya. Birni inda yake da daɗi, akwai wuta, akwai ruwa, akwai makarantu ne masu kyau da asibitoci masu kyau. Da duk abubuwan ingan ta rayuwa da yewa sai ka same su kawai a birni ba ƙauye ba. Musamman ƙauye irin nan na jahohin arewacin ko duka Najeriya, za ka ga haka suke.

Abinci mai daɗi mai namomi, nama da kaji, naman kaji mai gina jiki. Kaman a baka shinkafa da coleslaw da miyar kaji. To wannan yana sa ni farin ciki sosai. Ka gama sha, ka gama cin su kuma ka sha jus. Lafiyayye mai daɗi. Tatattun 'ya'yan itatuwa.

A'a, ba kullum ba. Ba na kunna Bluetooth kullum, amma dai na kan kunna shi in zan yi connecting ɗin wasu abubuwa, ko audios ko videos ko wasu abude, idansu ka ƙi in zan yi kunna Bluetooth in yi connecting.

Eh, ina musafaha da mutane sosai musamman 'yan uwana da abokani na duka nakan yi musafaha dasu hannu da hannu mu gaisa da hannu saboda alama ta nuna farin ciki kaga mutum ko ɗan wasu.

Eh ina kwantawa a ciki saboda yana da daɗi. Sannan kuma ina kwantawa a ciki a can cikin ɗaki ina kwanta kuma ina kwantawa ince da ciki duka ɗin ne.

Eh, nakan tsaya in duba abin da ya dace, sai in yanke shawara kan abin da ya dace, sai in yi abin da ya dace.

Mostly ina cajin wayar na da daddare saboda ko da nake tashi ta cika sai in ci gaba da abubuwa, in ci gaba da operating ina amfani da ita. Saboda da daddare an fi samun chance amma wata rana nan da rana suka bada NEPA ba su bada daddare. To sai dai nakan sa ta ta caji da rana.

Da hannu, ina tafawa da hannu, ina kuma tafi sannan kuma ina yin typing da hannu. Ina tafawa da hannu, ina tafi kamar in mutum ya abin kwan.

Ina tofa miyau ne a waje idan sun taru. Idan na ga miyau to nakan tofa su waje ko in tashi in tafi waje ko kuma in tofa su ta windo. Don ina da windo don ventilation a ɗakina, nakan tofa su a waje ko a toilet. Wani lokaci idan na.

Kai tun ina yarinya ƙarama ina ganin 'yan uwana suna hawan keke ni ban iya hawan keke ba, ban iya tuƙa keke ba sam ina jin wuyarta. Ko na hau da ina ƙarama ina ce in yi sai in faɗi. Ban iya controlling ɗin kai na saman keke ba ban iya kuma controlling ɗin keke ba. Kawai dai ban san me yasa ban iya keke ba. Amma an taɓa, an taɓa sani in yi shi kuma na kasa yi, na kasa hawanta in tuƙa ta ban iya hawan keke ba gaskiya. Ko a goya ni ban iya hawan keke ba. Sam baya cikin abin da nake so saboda ban iya shi ba sam.

Eh ina jin, ina jin tsoro yanayin, yanayin tsawa ta ruwan sama, da yanayin, damuna da tsananin duhu. Sannan kuma bana son wasu kwari da namun daji. Duka ina jin tsoron su saboda suna iya ciwo.

Lokacin zafi ina yin wanka safe da marece. Wanka biyu nake, amma a lokacin sanyi wanka guda nake kawai da safe. Kullun da safe na kan yi wanka. In zafi na da marece, hmm.

Eh, ina yin kiran bidiyo. Ina yin kiran bidiyo, in ɗauki bidiyo, ina yin magana, ina yin kira sosai. Nakan yi wannan amma ba kowane lokaci ba. Ba kowane lokaci nake yi shi ba. Sometimes, most of the times ina, na fi yin audio amma ban cika yi na bidiyo ba saboda shi kira na bidiyo gara na audio da shi.

Eh nakan bi ka'idoji a ko'ina, a gida, a waje, a wurin kowane mutane, a wurin kowane abu da aiki ina bin ka'idoji. Dan bani son saɓawa, bani son a samu matsala da kuskure ga kowane abu. Shi yasa na fi son in bi rules and regulation duk inda an kasa su ina son in bi ka'idoji. Saboda bin ka'idoji shine yasa a samu nasara a abinda ake yi.

Eh, ina kallon madibi. Kusan so ɗaya ko so biyu ko so uku a kullun. Saboda idan ban zuwa ko ina nakan dibi madibi kawai sau ɗaya, amma idan ina da hita, duk zan fita zan kalli madibi in ga ko akwai abin da yake buƙata in gyara shi. I can do it, sai in gyara shi. Saboda idan zaka fita wurin mutane gyara ka dibi madibi ka kalla madibi sai ka gyara. Idan huskakka tana da buƙatar wani abu ko powder ko kwalli, in kuma sai mutum ya shafa. Nakan ɗibi madibi. Da safe, nakan ɗibi madibi da maraice duka lokacin baya nayi wanka. Sannan nakan ɗibi madibi idan buƙatan haka nan ta tashi zan fita, zan tafi wurin biki wani occasion na.

Eh nakan shirya ayyukana kullum nakan tsara su, nakan shirya ga takarda in yi, in sa a fefa in tsara komai saboda lokacin da na zo ina son in aikata ayyukan na riga na shirya su. Zan tsara komai intact.

Eh, ina da manufa a wata wata sosai. Ina da manufa. Ko wane wata nakan tsara manufofin da naka so in cimma. Wannan buri nawa a wata duk ina tsarawa. Wani wata ina son in yi abu kaza, wani wata ina son yin abu kaza. Ko wane wata nakan tsara manufo.

Yanayin ɗaki mai faɗi mai kuma ba, bai da wadataccen haske sosai. Ina son ɗaki kuma mai sanyi, bani son ɗaki mai zafi. Ko a sanyi na ina son in ji sanyi, sannan ina son ɗaki.

Eh na farko daga farko na kan gaishe shi sannan in yi mashi magana cikin sauƙi da kulawa sannan idan ya taya na kan mishi sauƙi saboda kowa yana son a mishi sauƙi shima mutum in kana abokin ciniki da wani kana son ya yi maka sauƙi kaima kana son sauƙi shiyasa na ke magana su cikin sauƙi da kula kuma na kan yi musu sauƙi.

Eh na kan son yin. Ina son volley ball. Volley ball tana da shawa. Sannan da hand ball. Ina son yin wasan carafke. Ina son yin wasan ludo. Ina son wasa, na dai fi son su duka. Na, na fi son waɗannan wasanni bisa ga saura. Ina dai iya kallon ƙwallo, football, amma dai na fi son waɗancan wasanni. Sannan ina son wasa yare da sukayi tenten, temba temba da sauransu. Wasanni suna da daɗi sosai. Sannan suna sa mutum, aah, ya wartsake jiki na yayi kyau. Ina son wasan ƙwallon hannu basketball. Ina son wasan basketball. Ƙwallon hannu kenan. Amma dai ina son wannan ludo. Ina son wannan, aah, wannan wasan carafke. Shaɓan ake ce wa carafke. Akan jefa duwatsu sama sannan a cafke da hannu. Wannan wasa tana da daɗi sosai. Wannan wasa tana da daɗi. Mutum, mutum biyu suna iya yin ta, mutum huɗu ma suna iya yin ta. Mutum, mutane dayawa ma suna iya yin ta.

Eh sosai ina iya rera waƙa sosai. Waƙoƙi ma kala kala, waƙoƙin Hausawa ina iya rera, waƙoƙin Indiyawa ina iya rera, waƙoƙin Turawa ina iya rera. Ina son waƙa musamman ta Turata Blue and Black, Basket Boys. Ina son waƙar Celine Dion ina son duka ina iya rera su. Sannan ina son waƙoƙin Larabawa, ina son ina son waƙoƙin Hausawa, ina son na cikin fina-finai, Indiyama ina kallon su ina son waƙoƙin fim ɗinsu kamar irin su "Kuci-Kuci Hotahe" da sauran su. Duka waƙoƙi suna sa mutum nishaɗi sosai. Ina son waƙoƙi sosai. Ina kuma son waƙoƙin Larabawa kosu.

Nakan sha magani dai amma sai in bukata sha ne tata shi amma ba kullum ba. Amma nakan sha Lipton kullum, ina son Lipton. Amma magani dai sai in mutum bai da lafiya sannan ya sha magani. Yakan sha paracetamol, flagyl da sauransu idan bukatarsu ta zo. Amoxicillin da sauransu. Amma magani dai kawai haka dai mutum bai, ba zai kama shan magani kullum ba. Bai da kyau mutum ya kama shan magani kullum, yana iya affecting na jikin mutum, sai jikin mutum ya samu matsala.

Ina gina dangantaka ta kasuwanci da mutane bisa ga gaskiya da a amana. Honestly dai ina son in riƙe a'mana ta dangantaka ta kasuwanci saboda idan ka cutar da mutum daga dangantakan ku ta kasuwanci takan rage ko ma ta rushe gaba ɗaya amma ina gina dangan.

Eh ina ajiye takardu masu muhimmanci. Ina ajiye takardu sosai masu mahimmanci a cikin locker ko cikin ko cikin show glass duka ina ajiye su.

Eh sosai. Ko ne ko ka iya tsaki. Ina iya busa tsaki. Yakan hito da sauti sosai. Nakan iya busa tsaki sosai. Ba abu ne mai wahala ba. Lokacin da duk wani takaitaka ka ji ta kai ci, karka iya busa tsaki.

A'a na fi son in sha shayi. Na fi son in sha shayi bisa ga kofi. Ina ganin mutane suna shan kofi shi kofi sai in ina son kada in yi bacci dai in yi wani abu mai muhimmanci ko karatu haka to sannan ne ka shan kofi. Amma na fi son in sha shayi. Shayi yana da daɗi musamman an ka sa mashi milo, madara, ovaltine da sauransu.

Eh, ina yin ko wi-fi a gida. In bani da data sai in sa wani ya taimaka mini da wi-fi, da hotspot sai in sa wi-fi. In kunna ta a gida sosai. Muna amfani da wi-fi a gida saboda tana taimakawa lokacin da dukka ka sun kai wani abu mai muhimmanci in ba ka da data da za ka yi ne, to sai ka kunna wi-fi. In ka wani ya kunna hotspot sai ya taimaka maka sai ka yi amfani da ita. Ina amfani da ita sosai.

Eh muna taro a mako sau ɗaya, sau ɗaya a weekend. Ƙarshen mako mukan taru, sau ɗaya a sati. A mako sau ɗaya muke taruwa.

Eh ina kammala aiki a lokaci. Bana yin latti cikin aikina, kodayaushe cikin lokaci ne ka kammala aikina. Saboda in samu in yi wasu ayuka na daban sai in kammala aiki cikin lokaci dai dai yadda ya dace.

Eh na taɓa tuƙa mota kuwa. Baba na ya taɓa bani mota na tuƙa. Ina-- sai dai ya ce ina sauri sosai. Ina danne giya me sauri sosai. Ina sauri. Sai ina tuƙa sosai ina iya, eh, kula da steering, sannan ina iya canza gear, ina iya danne clutch. Duka na iya waɗannan a mota. Amma ba sosai na iya mota ba saboda ban da mota. Ta baban mu dai ta, ya koya mini tun da daɗewa, shekaru da dama.

Eh ina yawan zuwa shago. Ina yawan zuwa shagon saida kayan masarufi kamar irin su shinkafa, mai wake, sabulu, omo detergent kenan. Ina yawan zuwa wurin sayayyar kayan abinci da kayan masarufi. Wannan shagon dole a yawaita zuwa ne saboda dole sai an siya kayayyakin aka dafa abincin da aka ci. Kowa dole ya kai mu irin wannan shagon, dole ya zo can. Nakan je akai akai. Duk lokacin da abinci ya ƙare ina iya zuwa shagon in siya kayan abinci. Amma shagon da ake saida kayan cosmetics ba koda yaushe nakan zo. Sai an daɗe sosai sai an yi watanni sannan nake zuwa wannan shago.

Eh nakan ajiye makullai na a ɗaki ko a saman loka ko a cikin loka ko a cikin chest of drawers. Haka nan nake ajiyesu. Makullai suna da amfani, ɓoye su yana da amfani saboda a kasari wani in ya ɓace ma akwai tsada. Wani kuma in ya ɓace kafin ka same shi sai dai ka karye ƙofa.

Eh, ina iya tafiya mai nisa da ƙafa. Kamar nisan kilomita biyu zuwa uku duka ina iya yi tafiya a ƙasa. Saboda tafiya a ƙasa tana rage sinadarin cholesterol a cikin jikin ɗan adam sannan tana magani ga ciwon suga. Lokacin da dukka yi zufa ka yi tafiya mai nisa. Ina yin tafiya mai nisa a ƙafa sosai, tana da amfani.

Ba ku buɗe mana ɗaki sosai ko. Cikin abin sha, na fi son, na fi son, ah, fura. Akwai fura ta dawo da nono. Wani abu, wani da hatsi ake yi ne. Ana yi, ana sinadarin hatsi na aka dakawa a dunkula sai a dama da nono. Fresh milk na sha nu. To sai a dama, sai a sha fura. Cikin abin sha, na fi son fura. Sannan juice wanda na haɗa da hannu ko kuma an ka haɗa da hannu. Kaman irin a haɗa five alive a gida, a yi blending a sha ko a haɗa ginger juice. Da duk abin da dai za a haɗawa da hannu gida to na fi so ne bisa ga, bisa ga na saisuwa. To kuma in na samu na saisuwa, ina shan irin Maltina, ah, Lacasera, ah, Coke, Fanta da dai sauransu. Duka ina iya sha.

Eh, na kan koyi fasaha, fasaha sabbi wa''yanda suna da amfani kamar irin sticker ta lalle, wata sabuwar fasaha ko fasaha ta kitso, ko ta wani dai abu daban wasu sana'o'i duka, ko abin da zai yi amfanin mutane, na kan koyi fasaha sabuwa.

Eh to ina shaƙatawa lokacin hutu sosai. Ina jin daɗin lokacin hutu, sai sai muyi hutu. Yara suna dawowa hutu daga makaranta, sai a ji daɗi lokacin hutu. Muna iya yawo, muna iya ziyara lokacin hutu na daɗi.

Eh, ina zubar da shara a cikin dustbin ko buhu. Muna zuba ta nan mu tara ta don ta cika, dustbin ya cika ko buhu, to sai a kai can wurin da an kai tanadi na bola, wurin da aka zube shara sannan gwamnati ta sa gwamnati kula da tsaftace muhalli sai ta kwashe.

Muna yin taro a mako sau ɗaya, sau ɗaya muke yin taro a mako. Muna taruwa a kowa da kowa sai a ci abinci, a sha abin sha. Yana da daɗi taron mako. Mukan taru a mako sau ɗaya.

A'a, ba zan zuwa ko'ina kasuwanci. Ina kasuwanci na a gida, ana tahowa har gida ana sayan kayayyakina. Ba na zuwa ko'ina wurin kasuwanci. Kawai ina kasuwanci na a gida. A gida nake kakkasawa, a zo a saya.

Nakan kalla madubi kamar da safiya bayan nayi wanka da mare ce kuma. Amma wata rana idan buƙatar in kalla zan fita ina kallawa. Most of the time idan zan yi fita cikin gari to ina kallon madubi.

A'a ba, bana sanya tabarau ba a kasali ba gaskiya. Tabarau yana burge ni amma ba a kasali na kan sanya ba. Bana sanya tabarau. A zaka gari mutanen da suka sanya wa yana musu kyau. Maza suna sa tabarau baƙi, mata da yawa suna sa tabarau fari. Yana da kyau amma ban, bani sa tabarau.

Eh sosai. Ina iya rera waƙa kala kala kuma. Ina iya waƙar Hausawa, Hausa fim, ina iya waƙa Indiya, ina iya waƙar Turawa, ina iya waƙar Larabawa. Wa'yan ga waƙoƙin duka ina iya su. Waƙa abu na mai nishaɗi. Hausa, fim ɗin Hausa ana waƙoƙi. Kai kazzage ni sangaya. Turanci suna iya waƙoƙi suma. Ehn, kamar "I'm fle flying without wings. Waƙar Back street boys. Sannan akwai waƙa Indiya kuchi kuchi ho ta he. Sannan akwai waƙar Larabawa "la luri da luri". Duka waƙoƙi abu na masu sa farin ciki.

Eh to, na fi son yanayin ɗaki ya kasance mai faɗi mai duhu-duhu kamar dim light haka da kuma a sanyi. Ɗaki, yanayin ɗaki zamo bai da zafi yana da sanyi sannan bai da haske sosai sannan kuma yana da faɗi ba matsakain ɗaki ba. Saboda shi ɗaki mai faɗi yana da daɗi. Haske a ɗaki mai faɗi ya yi matsakain ɗaki daɗi sannan ɗaki mai sanyi ya fi ɗaki mai zafi. Haka zalika daki mai, mai matsakaicin haske ya yi mai haske sosai kuma ya yi mai duhu. Su duka suna da amfani. Ɗaki yana da daɗi saboda nan haka ka rayu ka yi kwance ka hutad da ranka sannan kuma a cikin ɗaki kana iya ɓoye kayayyakinka na sirri duka. Yanayin ɗaki dai ya kasance mai kyau.

Ina son yarurruka sosai. Ina son koyon yare Larabci. Turanci ina dan ji ba sosai ba amma ina iya magana da Turanci. Ina iya kuma jin abin da an kafadi. So ina son fillanci kuma akwai yare nan na arewacin Najeriya aka ce ma fillanci Fulani. Ina son yaren fulatanci. Sannan ina son koyon di yare sosai kala kala. Ina son in ji yare. Yanzu haka dai ina koyon yaren Larabci. Na iya kaifa anta, asbahana, alhamdulillah, kaifa asbahana, kaifa asbahatu asbahana bihairan wa afiya. Duka ina iya wa inga cikin yaro cikin abin da na koya da kuma fiye da su. Yare yana da dadi sosai.